A zahiri na fi son tuwo akan shinkafa domin tuwo na fi cin sa da dukkan miyar da aka yi shi. Sannan kuma na fi cin tuwo a kowane yanayi, saɓanin shinkafa da sai lokaci lokaci na ke iya cin sa.

Muna cin abincin dare da ni da iyalai na misalin ƙarfe takwas na dare. Ba ma saba haka. Wannan shine a galibin lokuta da muke cin abincin dare, sai dai idan mun yi wani, wani uzuri na daban da zai sa mu zarce wannan lokaci.

Ina wanke tufafina sau biyu a sati. Idan na wanke su duka sai na ke sanya su ɗaya bayan ɗaya kafin su sake yin datti sai na sake wankewa. Ina wankewa ne sau biyu a sati guda ba tare da na ƙara ba.

Lokacin da na kamu da mura, na kan nemi magani sai na ke sha. Sannan sai na kiyaye abubuwan da zai sa muran ya ƙaru min yayi, yayi tsanani. Na kan kiyaye amfani da ruwan sanyi, sannan na kan kiyaye wanka kuma da ruwan sanyi sabida gudun karuwar mura din.

Ina amfani da mai da muke ce masa Vaseline domin inganta fata. Ina amfani da Fresia saboda yana da kyau. Petroleum jelly ne mai kyau sannan ina amfani da Blue Seal da shi ma yana da kyau matuƙa. Waɗannan duka muna amfani da shi.

Shi tsirai a gida yana bukatan fili wadatacce domin shuka shi. Ba ni da wadatn fili cikin gida da zan shuka. Ina sha'awan shuka shi sai dai ba mu da wadatan fili da za mu shuka. Wannan dalili ya sa ba mu da shi a yanzu.

Muna kare kanmu daga sauro ta hanyar amfani da gidan sauro wanda ake ce masa mosquito net. Muna amfani da shi a duk lokacin da za mu kwanta. Sannan mukan yi amfani da shaltos, wato maganin shi sauro ɗin, maganin da yake kashe sauro.

Da yake caji, wayan nawa tana da ƙoƙarin riƙe caji. Nakan yi cajin ta da daddare ne zuwa wayewan gari. Idan ta cika sai na yi amfani da ita a tsawon wuni ba tare da na sake yin caji ba. Wannan shi ne tsarin da nake amfani da shi wajen cajin wayata.

Eh ina cimma manufa wurin tallace-tallacen kayayyaki daban daban ba ma lallai nawa ƙaɗai ba. Nakan tallata kayan waɗansu daban daban, sannan kuma nakan tallata kayana nima kuma nakan cimma manufata matuka yayin tallace-tallace sabida na ƙware sosai wajen tallata kaya.

Muna amfani da ruwan rijiya a gidanmu. Muna amfani da shi ta ɓangarori daban daban. Kaman ɓangaren wanka mu kan yi amfani da ruwan rijiya, sannan kuma ɓangaren girka abinci shi ma mu kan yi amfani da ruwan rijiya. Amma ba mu amfani da shi a matsayin ruwan sha.

Eh, ina sauraron rediyo. Ina sauraron rediyo daban daban, tashoshi daban daban domin samun labaran halin da ƙasa take ciki na zama hawaye a koda wani lokaci. Shi yasa nake amfani da rediyo.

Ina cire takalma na yayin da zan shiga ɗakina. Mu mutane ne masu tsafta. Ba ma shiga da takalmi cikin ɗakunan mu sabida gudun datti. Kullum muna share ɗakin mu muna kuma goge shi. Shiga da takalmi tiya maido da dattin da aka riga aka cire.

A cikin wane nakan kalli wayata sau mafi yawan lokuta. Saboda ni mutum ne ma'abocin waya sosai sosai. Saboda haka a koda wani lokaci ina tare da wayata ina kuma kallon me ake, me yake faruwa. Wannan ya sa na zama cikin update a kowane lokaci.

Na fi son lokacin safiya gabanin rana tayi zafi. A wannan lokaci na safiya ya fi min daɗi yanayin gari kuma na fi jin daɗin harƙoƙina a wa'inan lokuta. Saboda idan rana ta yi, aiki yakan yi zafi, ranan takan yi zafi.

Duk inda zan je, na kan je akan lokacin da na tsara ne ko kuma idan gayyata aka yi, na kan je a litani lokacin da aka bani. Bana makara kwata-kwata. A duk lokacin da aka sa mini lokaci akan wani abu, to na kan yi ƙoƙari na gan cika shi akan lokacinsa.

Eh lallai ina rike lema lokacin ruwa, domin ganin na kare kaina daga jika ruwa. A duk lokacin da naga ruwa ko kuma naga hadiri yana ta taso, nakan ɗauki lema tare da ni don ganin idan ruwa ya sauka, na yi amfani da leman don kare kaina.

Ina amfani da tabarau. Tabarau da nake amfani da ita ta asibiti ce. Likita ne ya bani saboda matsala ta ido da nake fama da ita. Ina amfani da ita a kullum, rana a kuma koda wani lokaci saboda ƙarfafa mani gani da kuma ingancin idona.

Duk sad da aka bani wata kalma aka ce min ta sirri ce, to bani yadda na sirranta ta ga wani. Bani yadda na bayyana ta ga wani. Nakan kai makwara wajen ɓoye kalmar sirri, sabida kiyaye mutuncin wanda ya faɗa maka da kuma kaima mutuncinka.

Ba na bambance aiki da rayuwa sabida ayyukana suna daga cikin rayuwata. Nakan fita na je na yi aiki, na samo abin da na samu a wajen aiki don ganin na inganta rayuwata a koda wani lokaci. Sabida haka bana wasa da wajen aikina sabida jin daɗin rayuwata.

Na fi son zama a kujera a kowane lokaci. Kamar yanzu ma da nake wannan rakodin, l ina zaune ne a kan kujera. Zama a kan kujera ya fi daɗi. Galibi idan na zauna a zaune kan tabarma, to bacci yana saurin ɗauka ni, shi ya sa na fi ɗaukar kujeran da muhimmanci.

Ina kula da gashi na ta hanyar amfani da mai a koda wani lokaci don inganta shi. Sannan nakan sarce shi, nakan sarce yayin da zan fita wajen aiki. A duk lokacin da na samasa mai to nakan sassarce shi saboda ya buɗu da ya fadada man ya shiga cikin kai sosai.

Ina amfani da hannun dama. Wannan ita ce tsarin da al'adanmu ta ba da, kuma ita ce tsarin da addininmu ya tsara mana. Kayi amfani da hannun dama, wurin cin abinci, wurin gaida mutane, wurin ayyuka na yau da gobe.

Eh ina iya busa zaki, zaki. Yayinda wani abu ya dame ni, nakan busa zaki. Dama ita tsaki akan busa ta ne don nuna wani abu bai mai daɗi ba. Nakan yi amfani da shi ni ma a waɗansu lokuta ne.

Domin sasanta rikici a wajen aiki, na kan ji dukkan ɓangarorin da rikicin ya shafa don ganin na samo musu maslaha mai ɗorewa. Idan aka samu rikici tsakanin ma'aikata, to na kan ji dukkan ɓangarori me ya kawo saɓanin me kuma ya faru sannan he mu samu mafita aka yi.

Ina tafiya da sauri. Duk lokacin da nake tafiya nakan tafi da sauri sabida burin na isa inda zan je da sauri na kuma yi abin da zan yi da sauri. Bana da kasala wajen tafiya kwata-kwata kuma tafiya da saurin ya fi mini na kuma fi jin dadin sa.

Ina ajiye kuɗi a asusun banki, waɗansu lokuta kuma mukan ajiye kuɗi a cikin gida. Zamani ya kawo da mukan yi amfani da asusun banki wuraren ajiyan kuɗin mu, sannan idan kuɗin ya same mu da daddare waƴansu lokuta mukan adana su a cikin gida.

Ina son kallon wata da daddare domin yakan ba ni nishaɗi. Yayin da dare ya yi, wata takan zama kamar kwalliya wa sararin samaniya. Saboda haka yana mini daɗin kallo na tsaya ina kallon sa tare da shaura ƴan uwansa taurari.

A duk lokacin da damuwa ta dame ni, nakan keɓance kaina daga cikin mutane don gudun kada na sake samun ƙarin damuwa ɗin ko kuma kada damuwan da ya dame ni na iya fesa shi ga wani. Wannan ya sa nakan keɓance kaina daga shauran al'umma in zauna gefe guda har zuwa lokacin da zan samu kwarin yawan wannan damuwa.

A kullum rana duk sanda na ci abinci nakan bukaci na sha ruwa sabida wannan shine tsarin da likitoci suka tsara mana cewa idan ka ci abinci to ka sha ruwa. Shan ruwan yakan taimakawa gangan jiki sannan yakan taimakawa abincin da ka ci.

Wurin aikinmu wuri ne jinanne, an gina shi gwanin ban sha'awa domin karɓan ma'aikata asali da kuma karɓan kwastomomi masu sayan kayayyakin mu. Wuri ne tsararre, an tsara shi da furanni da kuma flowers.

Nakan kawo zuwa gidanmu ta hanyar abin hawa. Yayinda na tashi daga aiki nakan hau abin hawa don sauƙaƙe tafiya ga karan kaina. Daga wajen aikina zuwa gidana nakan hau abin hawa in dawo gida.

Na fi son miya mai zafi. A duk lokacin da zan ci abinci, to na fi son na samu abincin da ɗumi ɗuminsa ko kuma da ɗan zafi zafi a jikinsa. Wannan yakan sa na ji armashin cin abincin sannan kuma yakan sa min abincin ya zama da daɗi na cishi kuma da yawa.

Muna share gidanmu sau biyu a wuni. Da safe bayan mun tashi daga bacci kafin mu tafi wuraren aiki, mukan share gidanmu. Sannan da rana da yamma, da yamma bayan mun dawo daga wajen aiki kafin a kwanta, mukan sake share gidanmu.

Ina da tufafi yalwatattu. Ina da tufafi iri daban daban da nake amfani da su a cikin sati don zuwa wajen aiki. Kama daga ranar Monday zuwa ranar Juma'a ina da tsare tsare na kowane tufa don sa a wannan rana.

Ina da matsakaiciyar murya. Murya ta ba ta da ƙarfi can can ciki, sannan kuma ba ta da ƙasa, ba ta yi ƙasa ba sosai sosai. Tana nan ne a hankali matsakaiciya. Ina da kyakkyawan murya kuma da tada. Ba murya mai ƙarfi ba wadda zai razanar da mutum.

Ina yin kiran bidiyo go so dayawan lokuta da konpiutana da yake Apple nake da ita. Nakan yi amfani da FaceTime wajen ƙirƙiran ƙira tare da wani. Waƴansu lokuta kuma in ta kama, nakan yi ampani da wayata wajen yin ƙira.

Na fi son kiɗa irin tamu ta al'ada ta Hausa. Sun fi ba ni sha'awa kuma sun fi min daɗi a duk lokacin da nake saurara. Saboda lura da yanayin saƙonni da suke cikinsu, da kuma watakila amfanuwa da abin da mawakin yake faɗi.

A koda wanne lokaci na fi son na kalli shiri, shirin fim mai dogon zango. Ina son in kalli shirin fim mai dogon zango sabida darussan da yake ɗauke cikinsa. Sannan kuma shiri ne da zaka daɗe kana kallonsa ba tare da ka ji ka gundura ba, ba tare da kuma an gwadace ka ba.

Muna yin taro a mako sau ɗaya a wurin aikinmu. Duk ranar Juma'a, kafin a shiga hutun ƙarshen mako, mu kan yi taro don tattauna matsalolin da muka fuskanta a cikin wannan sati don neman mafitan yaya za a kare da kai daga shiga irinsa kuma.

Ina son ɗaukan hotuna sosai sosai. Ni mutum ne ma'abocin hotuna. Ina so duk inda naje na ɗauki hoton gurin ko kuma na ɗauki hoton kaina a wannan guri, domin na yi posting ɗinsa a social media na, a Facebook, ko a TikTok, ko kuma ma a wani social handles.

Ina zuwa kasuwa sau bakwai a mako. Kama daga ranan Monday zuwa ranan Lahadi. Duk wa'innan ranaku, ranaku ne na kasuwa a wajen mu. Sannan mu kan fita kasuwa misalin karfe takwas na safiya mu tashi karfe shida na yamma.

So da yawan lokaci nakan bayar da abinda nake da shine kawai. Duk lokacin da na tashi kyauta, nakan dubi me nake da shine mai kuma zan iya bayarwa sai na bada. So da yawa nakan yi kyautan kuɗi sabida na kasance ina tare da kuɗi a koda wani lokaci kasancewa na ɗan kasuwa.

Ina sanya turare a kullum domin ni mutum ne ma'abocin turare. Duk inda bayan na yi kwalliya, na yi wanka, na yi kwalliya na, idan zan tafi kasuwa nakan sanya turare a jikina. Saboda duk wanda ya raɓe ka, ya ji daɗin raɓan ka ba tare da ya ji wani bashi na daban ba.

Ina shirya ayyukana a kowane rana gwargwadon yanayin ayyukan namu. Idan ayyukan da yawa, to nakan rubuta su ɗaya bayan ɗaya don ganin sun tafi a yadda ya kamata daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. Idan kuma basu da yawa, to nakan yi su kawai a jere na kammala.

Tsakanina da shugaban aikinmu muna da kyakkyawan alaƙa da kuma dangantaka. Bana son hayaniya kuma shi ma haka. Kuma ina da ƙwarewa a kan ayyukana. Wannan ya sa suna so na kuma nima ina son su. Saboda haka alaƙa da ke tsakanina da su alaƙa ce ta kud-da-kud.

Eh ina koyan wata yare. Akwai yaren larabci da kuma yaren fulfulde. Wa'inan yaruka guda biyu ina son su ina kuma son mu'amala da su. Hakan yasa na shiga cikin koyan larabci da kuma ita yaren fulfulde.

Nakan yi amfani da Bluetooth wa waya da kuma kwamfuta amma ba kullum ba. Waɗansu lokuta nakan yi amfani da su, wasu lokuta kuma sai na ajiye shi na yi amfani da wani abun da ban kamar earpiece na sanya a kunne kawai ba tare da Bluetooth ba.

Yana tuna yanayin yadda na yi wasanni a wannan lokaci, yanayin yadda na yi wasanni da kuma yanayin yadda akan ɗauke ni a wannan lokaci zuwa wayan'su wurare na musamman. Hakika lokacin yarinta yana da daɗi kuma abubuwan tunawa suna da yawa.

Eh muna raba abinci da mutane. A wasu lokuta mukan yi rabon abinci tare da waɗansu mutane kamar lokacin hidima ko lokacin Sallah ƙarama ko lokacin Sallah babba. Mukan yi rabon abinci tare da mutane da kuma makwabta duka.

Wani lokaci nakan saita daidaituwar haske da kanta. Idan na saita ta akan tsarin haka, takan daidaita haske da karan kanta. Idan kuma ban saita ba, to sai idan na taɓa da kai na, na saita shi. Haka tsarin manhaja take.

Ba na cizon farce na. Nakan wanke farce sosai a lokacin wanka. Yayinda dalili ya kama, yayinda suka girma, nakan yi amfani da almakashi ko aska wajen yankewa ko kuma rage shi amma ba ma ciza shi.

Ina ajiye hotunan wayana akan wayata ko kuma a wani waje na musamman da kamfanin Google suka tsara mana wadda ake kira da Google Photos. A cikin wannan Google Photos nake adana dukkan waye foto hotunana.

Na fi amfani da launin baƙi yayin amfani da tawada. Ina amfani da tawada wajen rubutu to nafi amfani da launin baƙi a duk lokacin da na tashi yin rubutu sabida launin baƙi ya fi fitowa gar.

Ina iya dafa abinci. Ina iya dafa abinci kala kala, kama daga shinkafa zuwa tuwo, zuwa kunu, zuwa taliya, indomie da sauran nau'ukan abinci. Duk kansu ina iya yin su da karan kai na.

Eh, ina musabaha da mutane. A duk lokacin da muka haɗu da mutum, mukan gaisa ta hanyar musabaha. Wannan yana ƙara danƙon zumunta tsakaninmu sannan yana kuma kyautata alaƙar juna. Yin musabaha yana da kyau.

Na fi son alƙalami. A duk lokacin da zan yi rubutu, to na fi son na yi rubutu da alƙalami. Domin alƙalami ya fi fito da rubutun da kyau, sannan kuma ba ka buƙatuwa zuwa ga feƙe shi kafin ka yi rubutun saɓanin fensil.

Lokacin da ruwa yake zuwa, nakan samu wuri sai na tsaya idan ba a gida nake ba. Idan kuma a gida nake, to wannan dama ne gareni da na yi bacci. Amma matukan a waje nake yayin da na ga ruwa yana zuwa, to sai na nemi wajen fakewa.

Ina inganta ayyukana na yau da gobe, ta hanyar ba da aikin muhimmanci, kamar zuwa a kan lokaci, tsara wajen aiki, ko in ce tsara jadawalin aiki da safe kafin in fara shi, da kuma mai da muhimmanci wa aikin karƙwaco-kam ɗina gaba daya.

Gaskiya bana son wurare masu hayaniya ni a tsarin rayuwata. Ni ba mutum ne mai son hayaniya ba, sabida haka bana son wurare masu hayaniya kwata-kwata. Na fi son wuri mai shiru wurin da zan samu natsuwa a cikinsa. Amma galibin wuri mai hayaniya to mutum ba yi samun natsuwa a cikinsa.

Eh, ina sanya agogo a hannuna. Nakan sanya agogo a hannuna na dama a kowane lokaci. Domin shi agogo yana daga cikin cikan kwalliya. Nakan sanya agogo a hannuna don cika kwalliyana da kuma kiyaye lokaci.

Ina cin abinci ne da cokali. Bana amfani da hannu a kowane lokaci. Waɗansu lokuta dalili yakan kama sai na ci abinci na da hannuna. Amma a mafiya yawan lokuta nakan yi amfani ne da cokali.

Na fi son shayi a kan kofi. Idan na sha kofi, to babu shakka ina buƙatuwa ne zuwa ga wani aiki na musamman a jikina. Kamar kofi yakan ɗauke gajiya ya kuma hana mutum bacci. Saɓanin shayi.

Kasancewa ta mutumin Afirika ɗan Najeriya, galibin launin fatanmu launi ne na baƙaƙe, sai dai mu ga asalin dangoginmu. Mun ɗauko asali ne daga Fulani. Sabida haka muna da farin fata ko ince farin launi.

Abinci daban-daban sukan sanya min naji daɗi, kamar shayi ingantacce yakan sa naji daɗi yayin da nake sha. Haka ina son indomi, sannan kuma ina son tuwo da miyan taushe da nama.

Eh, a duk lokacin da na yi rubutu cikin natsuwa a hankali, yana da rubutu mai kyau mai ban sha'awa sosai. Amma yayin da na yi rubutu da sauri, to wannan ban cika kiyaye ƙa'idodin rubutu ba, to wasu lokuta rubutun yakan zama ba.

Eh ina yin waƙa cikin zuciya amma bana yin sa sarari. Wani lokaci ni da kaina nakan tsara wata baiti ta waƙa in kuma waƙe shi a cikin zuciyata, imma nayi wa kaina ko nayi wa ƙasata ko kuma wa al'ummata.

Muna bikin ranar haihuwa ta hanyar tura saƙonni ga 'yan'uwa domin su taya mu murna. Mukan samar da kayan shaye-shaye da kuma kayan ciye-ciye wa waɗanda suka halarta domin taya mu murna. Mukan gwada musu yau mun samu ƙarin shekara guda cikin shekarunmu.

Ina iya ɗaure ƙulli sosai sosai. Idan na tashi ɗaure ƙulli, nakan ɗaure shi gagam ta yadda ba zai kunce da garaje ba. Haka muke yi. Mukan samu igiya mai ƙarfi sannan mu harɗe bakin buhu domin ɗaure shi.

Eh, ina iya yin tsallen igiya. Ina iya yin tsallen igiya. Na iya shi tun a yaranta kuma har yanzu da girmana. Yayinda na bukaci hutu, idan inda naje hutun suna da shi nakan yi amfani da shi wajen wasanni.

Ina amfani da ajiya a yanar gizo. Ina amfani da Google Drive wajen ajiye takadduna, takadduna masu muhimmanci, masu amfani. Ina amfani da Google Photos wajen ajiye hotunan da nake da shi da kuma videos a yanar gizo.

Dukkan maƙwabtana ina da kyakkyawan alaƙa tsakanina da su sosai sosai. Tare da girmama juna da kuma mutunta juna, babu wadda muke sa'in sa tsakanina da shi. Kowa yana da aikin yi a cikin mu, da safe kowa akan gaisa kowa kuma ya nufaci inda ya nufata.

Na fi son tuwo da kuma miyan kuka ko miyan taushe mai zafi da nama. Duk akayan ci ciccice waƴannan su suka fi burge ni. Sannan ina son spaghetti shima yana daga abin da nake so.

A duk lokacin da na ga sabon fasaha, nakan tattara ƙarfina kwaco-kam dan ganin na koyeshi yadda ya kamata. Misali, a baya ina koyan fasahar blockchain wato fasahar nan ta madi katori. Yanzu kuma ina koyon fasahar AI, wato Artificial Intelligence.

Bayan waɗansu lokuta kamar bayan wata uku, ma'aikatar mu ta sa hale wa ma'aikata da su rubuta neman hutu domin a ba su izini su je su huta tare da iyalai. Nima haka na ke bi. Na kan bi wannan tsari bayan wannan lokaci, na nema domin a ba ni.

Ina iya bayar/gabatar da rahoto sosai sosai. Rahoto da ya shafi wajen aiki ko kuma rahoton da ya shafi wani al'amari da ya faru. Nakan iya bibiyansa fillafilla na kuma ba da rahoton a zahiri a kafafen yaɗa labarai.

A cikin wasanni, na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Na fi son wasan ƙwallon ƙafa sabida motsa jikina sosai sosai. Sannan kuma shine wasan da na taso da shi tun daga yarinta kuma shine wasan da ya fi burge ni, wato wasan ƙwallon ƙafa.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki. Muna da fanka a cikin dukkan ɗakunanmu a rufin ɗaki, wadda muke amfani da shi domin maganin sanyi, maganin zafi da kuma sauro. Fanka yakan taimaka mana sosai idan ana a halin zafi.

Ni mutum ne mai sha'awan kayan ƴa'ƴan itace sosai sosai. Sedai a cikin kayan itace, na fi sha'awan lemo, gwanda da kuma abarba. Wa'yannan kayan itace, kayan ƴa'ƴan itace suna burgeni kuma suna min daɗi a koda wanne lokaci.

Eh ina iya kunna wuta. Ina iya hura wuta ko dai na murhu ko kuma wutar lantarki. Waɗannan dukkansu ina iya hura su. Ina iya kunna su ko wanne yayi aiki kuma yayi aikin da ake su. Ina iya hura wuta a murhu don a girka abinci. Sannan ina iya kunna wutar lantarki don mu ga haske.

Mukan huta ne da misalin ƙarfe ɗaya a wurin aiki, wato da rana kenan. Yayin da aka fara aiki ƙarfe takwas zuwa ƙarfe ɗaya sai a ba da dama kowa ya huta sannan kuma a ɗan ci abincin rana a wannan lokacin. Bayan haka sai a koma kuma a cigaba da aiki.

Ba na zama kan gwiwa saboda zai yi wahala kuma zai yi zafi. Zai sa gwiwa ciwo. Yayinda nake son zauna to na fi son yin zama mai harɗan ƙafa. Nakan harɗe ƙafafu na ne sai na zauna a ƙasa.

A gidanmu muna da madubi guda biyu. Akwai madubi na cikin ɗaki sannan akwai wanda muke sa shi a cikin falo. Domin idan mutum ya gama kwalliya daga cikin ɗaki, ya zo zai fita waje zai iya tsayawa a na falon ya sake duba yanayin kwalliyarsa. In akwai gyara sai a gyara.

Ina bayar da ra'ayina ne a buɗe ba tare da na gokauce wa komai ba a bina. A duk sanda na tashi bada wani ra'ayi, nakan bada shi ko dai ga shugabanmu na wajen aiki ko kuma ga wanda abin ya shafa. Na faɗi ra'ayina domin ɗaukan mataki ko kuma domin wani gyara.